Lallai kuwa ina tara sabar kuɗi idan ina da bukatu wanda zai sa in yi amfani da kuɗi nan ba da jimawa ba. Amma in ba haka ba, mafi yawanci ina kai kuɗina banki ne in ajiye. Domin aje kuɗi da yawa a gida a matsayin saba yana da illa sosai. Domin ɓarawo kan zo ya sace wannan kuɗin ko in suka san kana da wannan kuɗin yan damfara za su zo. Amma idan ina da waɗansu bukatun da nake so in yi ko gini nake so in yi ko kuma ina da sayayya da yawa, ina tara sabon kuɗi da yawa a gida don ba na so in samu, in ji cewa ina da matsalar amfani da kuɗi ko kuma idan akwai bukukuwa muna ajiye wannan sabon kuɗi mu je mu yi amfani da shi wajen bukukuwa ko kuma za mu je sayan su saniya dabbobi a kasuwa a jeji sai mu riƙe wannan sabon kuɗin mu je jeji mu je mu yi kasuwanci da shi. Shine dalilin da yake sa ina iya ajiye sabon kuɗi. Duk wani abu fiye da haka ba na ajiye sabon kuɗi. Don son gwamnati ne tana ma son mu kai kuɗaɗenmu mu ajiye a banki domin, domin tsaro. Idan ka bar kuɗi a gida ba tsaro sosai kuma ba za ka samu riba a kai ba kamar ka je ka ajiye a banki. In su ka yi yo kasuwannin da shi sai a sa maka riba. Na koyi duk wannan hanyar ajiye kuɗi.

Wurin aikinmu ma'aikata ce ta gwamnati. Kuma wuri ce wadda take da tsabta kuma sosai jama'a suna taruwa suna hulɗa da juna sosai. Ma gwamnati muke wa aiki. Muna ma gwamnatin Najeriya aiki, wato akwai mutane daga jiha daban daban a wannan wurin aiki. Mutanen Arewa suna nan, kudu mutanen kudu ma suna nan. Muna wannan aiki ma tarayyar Najeriya ce. Amma kuma jifa jifa ana iya ma mutum canza wajen aiki. Kila a ɗauke shi daga wannan jihan da muke a kai shi wani jiha daban. Ko a ɗauke ka daga Kano a kai ka Gombe ko daga Gombe a kai ka Legas ko zuwa Abuja ko zuwa Delta ko zuwa Imo. Wani sa'an bayan shekara biyu uku dai ana canza ma mutum wajen aiki. Sannan gaskiya muna da haɗin kai muna aiki dungum tare da jama'a a nan. Mu gan cewa mun tabbata mun idi da abubuwan da gwamnati ta sa mu muyi. Sannan duk wani sa'an da aka samu matsala in ba mu iya mun shaƙan wannan matsalan ba gwamnatin Najeriya da kanta za ta nemo wanda gwani ne sai a turo su.

Na fi son zama a kujera a kan tabarma, amma idan zan zanna a tabarma mai yiwuwa ina wasan motsa jini na ne. A wannan lokaci sai in zanna a kan tabarma in huta domin mai yiwuwa na yi press up da yawa. Amma in ba haka ba gaskiya a kan kujera da kafofina a ƙasa na fi so in zanna. Ya fi mun mafi muhimmanci kuma na fi samun jin daɗin zama sosai. In zanna a kujera kafofina suna ƙasa don wani sa'a idan zan yi amfani da kujera ina iya in yau rubutu. Wato ina iya kasance akwai teburi ma a gabana da zanyi amfani da shi yin wannan rubutun. Sannan in na zanna a kujera bana zama ya wuce awa ɗaya, awa biyu sai na tashi na motsa. Haka nake yi domin kar jikina yayi ta kasala sosai. Awa ɗaya in zanna in tashi in miƙe ko minti goma ko minti goma sha biyar in sake in dawo domin in ci gaba da hidimar da ke gabana. Amma idan taburma ne gaskiya sai ina wasan motsa jiki ko kuma ina so in huta sai in ɗauka taburma in je karkashin bishiya inje in shimfiɗa sai in kwanta a kai na nan mintoci ko kuma awa. Idan akayi hakan sai in mayar da tabarma na. Haka nake harka dina.

Ina tafiya a hankali bana tafiya da sauri. Duk wani sa'an da ka gan nake tafiya da sauri, ina da buƙata ne na nan kai saye ko kuma na yo latti ina da aji ko wat-wata taro. Amma in ba haka ba lallai ina tafiya a hankali ina ɗauki lokacina in yi tafiya domin ni ba ɗan sanda bane ni kuma ba soja bane. Ina gan waɗannan mutane masu yin waɗannan ayyuka su sukan yi tafiya da sauri. Duk wani yanayin da nake da bukata ina samun in je wannan wurin da wuri, zan tashi in bar gida da wuri to me yasa zan yi tafiya da, da sauri? Amma kuma idan ka gan ina tafiya da sauri kamar yadda na ce, gaskiya akwai buƙata da nake so in je idan kuma mai yiyuwa na yo lati, ina so in gan cewa na isa wannan wurin da sauri. In ba haka ba a hankali nake tafiya. Akwai ran da wani ma ya gan ni ina sauri yake tambaya, "A'a! Ashe ina iya in yi tafiya da sauri ne?" Bai taɓa ma ganina na yi tafiya da sauri ba. Sai nayi murmushi kawai na ce masa, "Ai! Tasowa yake yi. Yan da ka gan nake tafiya da sauri gaskiya akwai bukata ne. Ina da wa'yan su larurar da nake so in je in hiɗimansu." Amma in ba haka ba, hankali na akwance in yi tafiya a hankali, a hankali, a hankali har sai na idar ko na isa inda nake tafiya.

Ina fara aiki kullum daga karfe shida zuwa karfe bakwai ko takwas na safiya. Farko idan na tashi sai in yi addu'a in godema Allah yanda ya sa na tashi lafiya, yanda ya ba ni karfin jiki, yanda ya kiyaye ni cikin dare zuwa wannan safiya. Sannan sai in yi ɗan aikin motsa jiki. Na yi motsa jikina, in nema in karya kumallo. Idan na yi haka nan zuwa karfe bakwai ko takwas sai in fara aikin da ke gabana. In na fara aikin nan sai zuwa karfe ɗaya ko biyu shine zan huta. Zan huta na ɗan mintoci goma sha biyar zuwa talatin sai in koma domin in karasa da wannan aikin. Haka ka'idar aikina kusan kullum banda Asabar da Ladi don ranar hutu ne. Amma daga Litinin zuwa Juma'a yanayin aikina ke nan. In fara daga karfe shida zuwa bakwai ko bakwai zuwa takwas. Duk wannan lokacin in ka nemi hankalina ba za ka same ni ba domin ina nan jib gir cikin aiki in tabbatar cewa abun da yake gabana na samu na idaddashi sosai. Domin ko kira a waya ma ba zan saurare ka ba. In na gan ana damina a waya sai in kashe wayan domin ba na son kira a waya sai na gama wannan aikin ko kuma ina cikin lokacin hutu shine zan saurari duk wani bukatu.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da yawa. Ina taimakawa ta wajen kyautan kuɗi ko abinci. Ina iya taimakawa ta wajen ba da shawara. Ina taimakawa ta wajen kawo ɗauki. Ya dangana wane irin bukata ko taimako mutum ke so daga wajena, sannan idan ina da hali sai in yi. Muna da talakawa da kasassu a inda nake. Jifa jifa ina taimaka musu. Don Allah ya buɗe mana hanya kuma mun samu munyi makarantar boko muna aiki da gwamnati. Idan muka gan jama'a kusa da mu gaskiya suna wahala sosai ba mu taimaka musu ba, mu ma ba ma jin daɗin haka. Shi ya sa idan muka gan wainda suna da buƙatan kuɗi ne sai mu taimaka, idan abinci ne sai a taimaka. Idan kuma abun da ya zama a tuntuɓe gwamnati ne, don ba dukkan mutanen nan za su san hanyoyin da ya kamata a bi a kai kuke kuke ma gwamnati game da wani bala'i ko yanayin da ake ciki ba. In ya faru haka, ina iya in ɗau-- ɗawainiyar yin haka in sami jami'an gwamnati in gaya musu to ga masalan da fa gaskiya muke ciki a taimaka. Yana iya zama masalan tsaro. Kaman a Najeriya yanzu da ko'ina akwai masalan tsaro. Ka ji 'yan bindiga sun sace mutum, 'yan bindiga sun zo sun buɗe wuta sun kashe jama'a. Gaskiya muna cikin yanayin kaka-- nikayi sosai.

Ina son fensir da alkalami duk, don duk ina amfani da su. Idan ina da zane da zan yi sai amfani da fensir. Amma kuma idan ina da ɗaukan saƙon da zan yi ko amfani a aji, alkalami nake amfani da shi a aji, domin in samu in rubuta da ba zai samu ya sharu da wuri ba. Lallai kuwa, lokacin da nake makarantar firamare fensir muke yawan amfani da shi. Don muka yo kuskure sai mu goge kuskuren da muka yi. Amma da na samu na je sekandare da alka-alkalami nake amfani. Sai ko idan zan yo zane, zane irin ta kwasa-kwasai, irin jografi ne ko bayoloji. Idan aka-- ana so mu-mu-muyi zanen gaɓoɓin jikin mutum, sai muyi amfani da fensir muyi wannan zanen domin idan kana yi ka yi kuskure za ka iya ka samu ka goge, ka gyara kuskuren da ka yi. Amma yanzu da na manyanta gaskiya, yarana nake siyawa fensir, da alkalami nake amfani da shi. In ɗauki alkalami in rubuta abubuwan da zan siyo a kasuwa ko kuma ina da wani wasiƙa na neman aikin da nake so in yi sai in yi amfani da alkalami. In rubuta wanan sakonnin ko in ban da waya ina son mutum ya bar number wayansa, sai in yi amfani da alkalami da, da littafi in rubutu a kai. Yanda nake amfani da alkalami da fensir kenan.

Eh lallai kuwa ina amfani da ajiya a yanar gizo. Ina amfani da abun da ake kira Gmail ina amfani da shi a wajen nake ajiya. Ina kuma ajiya a waɗansu abun da ake kira Web3 Akwai in da ake ajiya a yanar gizo duk ina ajiya a wajen. Dalili shi ne wani ajiyan idan ka yi shi a waje ba akan yanar gizo ba kuma ba ka nan a gida kana bukatan wannan ajiyan baya da za ka yi ka samu shi. Abubuwa kaman certificate na makaranta ina aje su a yanar gizo domin duk inda na sami kaina ina iya in shiga yanar gizo in ɗauko su in ba da shi inda ake bukata. Amma idan na aje ne kawai a ɗaki baya da zan yi in samu ko da na tura wani ya duba zai ɗau lokaci kafin nan aje a ce za yi har a tura mun a yanar gizo. Shi yasa na ɗebo su kusan duk wansu takardun makaranta na duk na sa su a yanar gizo. In bukata ya tashi ko ina London ko a America nake ina iya in samo su kuma in yi amfani da su. Ajiya a yanar gizo yana da muhimmanci sosai. Babu ma kaman ɗan boko wanda yana da bukatu na takardun makaranta in yi wa wannan ajiya a yanar gizo duk lokacin da bukatun ya tashi kai tsa yai kawai sai ya shiga yanar gizo ya samo su ya biya bukatun kansa.

Ba na kunna Bluetooth kullum amma ina tuna-- ina kunnawa idan ina da saƙon da zan tura ma ko aboki ko maƙwabcina idan suna buƙata ta hanyar Bluetooth. Ko kuma yanzu da ana amfani da MP3, idan ina so in ji kiɗa, ina ɗaki ina aiki sai in buɗe Bluetooth na domin ya samu ya kama wannan speaker da nake da shi a ɗaki. In ba haka ba, ba na cika amfani da Bluetooth. Akwai abun da ake ce masa Zender, shi na cika amfani da shi in tura saƙo ko video ko waka. Amma idan na gan wanda nake son tura masa wannan saƙon bai da wannan app ɗin Zender sai in yi amfani da Bluetooth in tura masa saƙo. Bluetooth da da ne muke yawan amfani da shi amma yanzu akwai app da sun fi shi sauri. Kamar yadda na ce, lalle kuwa idan ina so in ji kiɗa daga babban speaker ɗina domin in ji yana tashe sosai, shine sai in buɗe Bluetooth domin speaker ya samu ya kama. Amma idan ba wannan kiɗan zan ji ba, ba na damu kai na in buɗe Bluetooth. Sai kuma ina da speaker na kunne, kila wanda nake son shi ma in yi amfani da shi. Wanda zan iya motsan ji da ni sa inbar wayana. Eh lalle shi ma ina da ɗaya na kamfani Oraimo ina sa a kunne na ina iya buɗe Bluetooth domin ya kama in yi amfani da shi. To ka ji ke nan yanayin a dalilin da yake sa in yi amfani da Bluetooth. Sannan wannan amfanin ba wai kullum ba ne nake yi, jifa jifa ne yake zuwa amfani da shi.

Lallai kuwa ina iya gabatar da rahoto. Na koyi gabatar da rahoto lokacin da ina aji huɗu a secondary school. Muna da wani malamin Ingilishi da ya zo yake koya mana yadda zamu gabatar da rahoto. Ya ce abun da za mu kula idan za mu gabatar da rahoto shine na farko, yaushe ne abu ya faru? Wato kwanan wata kenan. Me ne abun da ya faru? Su wa da wa ne abun ya shafa? A ina ne kuma abun ya faru? Karfe nawa abun ya faru? So wayannan ka'idoji nake amfani da shi duk wani lokacin da zan rubuta rahoto. Na farko zan rubuta rahoto a kan me zan yi sannan sai in sa kwanan wata. In sa sunana a kan cewa ni ne nake rubuta rahoto a kan abu kaza. Yaushe ne wannan rahoton ya faru ko wannan gagaruman abun ya faru? Su wa da wa ne suna da hannu a wannan taruwan da aka yi? Duk zanyi rubutu in sa harda sunayen jama'an da suka halarta wannan abun da ya sa nake wannan rubutun rahoton. Zan rubuta daki daki abubuwan da ya faru daga farko har ƙarshe, da kwanan wata har ma in yi signing a gefe. Mutane nawa ne? An samu rauni ko ba samu rauni ba a cikin rahoton? Duk zan rubuta. Nan gaba me ya kamata a yi? Zan ba da kuma shawara domin samun cingaba ga wanda zai zai rubuta nashe rahoton gobe. Idan na yi haka sai in zanna in sake binciko in karanta inda babu kuskure. Idan na tabbatar babu kuskure, lallai yanzu shine zan ɗauka in kai ma shugaba ya je ya sanya hannu akai a kan cewa ai na kawo rahoto kuma ga abun da na faɗa ga abun da rahoto yake cewa.

Eh! Na motsa jiki kullum. Ina yin haka domin na san amfanin motsa jiki. Ko tun ina ƙarami ina motsa jiki amma wancan sa'ad ba wai lalle na san amfanin ba amma duk kawai ina so in gan ina duk wani wasan motsa jiki. To tun na tashi duk inda na yi girma da abokanaye na duk muna zuwa muyi wasan motsa jiki. Ko wajen buga wasan kwallon ƙafa ko buga volleyball da ake amfani da hannu ko handball duk dai muna yi. Da ɗan ƙanana guje guje dinnan duk muna yi. Han na yi girma ina zuwa ma in buga table tennis muyi zufa. Daga baya na zo ni da kaina na gan cewa ai ina yin jiki kuma yin jiki bai da kyau gan zai shafe lafiya na. Sai na zo na fara wasan tsalle da igiya domin in gan cewa na rage wannan jikin. Daga baya kuma na sake koma ina buga kwallon ƙafa. Duk lokacin da na gan an fid da kwallo ni ma ma sai in je in shiga ina buga kwallon domin buga kwallon ƙafa abu ne wanda gaskiya na iya sosai tun ina ƙarami har an sa mun suna, sunan ƴan gayu. Lokacin da muke buga kwallo muna tafiya angwonne angwonne mu je mu, mu, mu, muyi march. To yanzu kuma ina da taburma a ɗaki da na tashi da safe sai in motsa jikina. In yi yanda zan gande ko tun bi na, na rage shi. Sannan bai siya ba idan na gama sai in yi dogon tafiya. In yi dogon tafiya ina bimbini. Zan iya tafiya wajen awa biyu zuwa awa uku kafinnan in dawo inda nake zama. Da yamma ma ina yin haka. Wani lokaci da wayana da wannan app in silence ina gwada angwonne angwonne tituna duk ina yi. Motsa jiki yana da amfani sosai domin ko masu kiwon lafiya suna ba da shawara cewa mutane su sami lokaci suna motsa jikin nan sosai don yana rage ko shuga ma a jiki.

Na fi son malamina mai koya mun addini. Don sanadinsa na samu soron Ubangiji a zuciyata. Sanadinsa na samu na san yanda ya kamata a yi zama da al'umma. Shi wannan malamin ya koya mun yanda zan hulɗa da, da jama'a, yanda kuma zan yafe idan mutum ya nema ya cutar da ni. Ya koya mun abubuwan da ƙarfina ba zai ba ni ba, Allah kaɗai zai iya ba ni. Kuma me zanyi in ban da hankuri? Ya nuna mun cewa hankuri ya fi kome. Mai hankuri shi kan dafa dutse, ya ma sha romon dutse din. Ya sa ni na zama mutumin nagari. Ko me nake yi, na ba da girma ga iyayena ga duk wanda babba ne a gabana. Kuma ya sake sa ni in sa ƙwazo ta wajen karatun boko ina sosai. Bana wasa da karatun boko. Ina yin shi sosai. Bayan da za ka same ni a aji, wai mutane uku ba ka ji sunana ba domin ƙwazo karatun boko. Ban da karatun boko ma duk ko ne abu. Amma dai Allah shine gatana, shi nake sa a duk abun da zan yi domin wannan malami shi ya koya mun in yi haka kuma yana mun amfani sosai. Shiyasa ina son shi sosai don shawararsa da yanda yake horonsa yana da kyau sosai. Yana yawan tara mu a matsayin ɗalibai, ya ba mu shawara, ya gaya mana yanda za mu bi da rayuwa. Kuma har muka yi girma yanzu, in muka tuna mun san lallai Allah ne ya haɗa mu da shi kuma Allah yake so mu koyi abubuwa game da shi da yawa. Wannan koyon da na yi a wajen shi, duk inda na yi zama, duk inda na sami mutane, sai su yi mamaki, "Wannan dakan daga ina ya fito?" ashe wannan malamin ne ya sa rayuwa na ya kasance haka. Bana cacar baki ba faɗa. Kuma duk shi wannan malamin ya nuna mun idan na daina yin haka, zan samu in zama lafiya da jama'a. Shiyasa har yau ina zaman lafiya da jama'an da muke tare.

Ina yawan so burodin da ake yi da alkama. Burodin da ake yin shi a nan wani sa'a gaskiya ba na son shi. Don sai ka ci ma ka ji ƙasa. Amma ina burodi da aka yi da alkama a babban gidan burodi, irin burodin nake so. Ba na yawan cin burodi amma duk sa'an da zan ci burodi, zan tashi in je inda ake yin burodi domin in samo shi da ɗumi-ɗumi. Akwai wasu burodi a nan da ake yi kamar ma talakawa ne ma kawai. Muna ce masa sani kara gishiri domin yanayin da ake yi. In ji abokina wai da ƙafa ma ake, ake tuƙa burodi ɗin. In ka tashi ci sai ka ji ƙasa. Sinadarin da ake amfani da shi a burodi ɗin ba na mai gina jiki ba ne. Ko gwamnati ma tana hana jama'a siyan irin wannan burodin. Gaskiya ba na son irin wannan burodi. Ni sai dai in je babban gidan burodi in je in siyo alkama burodi di na Ina zo na ci kwana ɗaya, kwana biyu ya ishe ni sai nan gaba. Akwai burodi daban daban, amma wannan shi fikama mun rai. A nan akwai su Lovers, akwai su 5G, akwai su Esteem, duk sunayen burodi ne. Kuma gaskiya suna da kyau. Burodi ne da suka ba da kala sosai. Idan ka ci ba za ka yi dakasani ba. Sai idan ba wannan alkama burod-burodi shine zan je in sayi Esteem. Esteem ma su ma burodin su na da kyau. Gidan burodin ma yana da kyau. Ko nawa ne bai sha mun kai ba zan kashe in je nemo inda zan samu burodi in siya in ci. Ni biyan bukata kawai nake bi da. Ba tashin hankali. Yanzun da ana sanyi nan yana da kyau mutum ya ci burodi. Ina je in siyo, in sha yi da dabiredi domin sanyi. In ci burodi na hankali kwance. Amma kuɗin fulawa yanzu dai ya tashi. Burodi ko'ina yana da tsada. Sai mai hannu da shuni yakan iya siyan burodin da ya kamata, burodi mai kyau. Kamar yanda na ce ba kullum nake cin burodi ba. Maybe sau ɗaya a wata. Yin haka baya hana ni in je in siyo.

Kullum nake sarƙake gidanmu. Ta yaya nake sarƙake gidan? Ta yin addu'o'i. Ina addu'a in tsarƙake kaina da gida inda nake da jama'a duk da muke tare. Domin wannan rayuwan akwai magabci da yawa. Akwai magabci wajen aiki, akwai magabci a unguwanne, akwai magabci a ko'ina. Shi ya sa ina tsarƙake gida ga baki ɗaya don ban san me zai faru ba. Kana iya ka fita ka ga mutum yana dariya da kai amma in ji malam Bahaushe akwai lauje a cikin dami. Wani ma haka kawai baya so ya gan ka, kana raye kuma ba abun da ya haɗa ka da shi. Shi ya sa nake sarƙake duk da jama'ana. Ina tabbatar cewa kowa Allah ya kare shi, kowa yana da sarki. Domin in bakayi haka ba akwai waɗansu shirin da magabci zai yi da kai da karfin kanka ba za ka iya kare kanka ba. Sai shi Allah kaɗai wanda yayi mu yakan iya kare mu gabaɗaya. Sannan ban, ban da haka ina tabbatar cewa ban samu matsala da jama'a kusa da ni ba. In duk iyakacin kokarina nuna musu cewa ni ina kaunansu. Ina sa shiga na da fita na duk ina addu'a Allah ya sarƙake ni, ya tsare ni, ya kai ni duk inda zan je in dawo lafiya kalau ba matsala, ba wani bala'i. Shi ya sa ina yawan sarƙake kaina sannan ina koya ma duk wanda yake wannan gidan cewa kowa ya dinga sarƙake kanshi.

Idan na kamu da mura, ina dena shan ruwan sanyi ko kuma duk wani lemu, lemun kwalba mai sanyi ina nisance su. Duk wani abun da ya zama ruwa dai idan zan sha, ina tabbatar cewa abun da zan sha bai da sanyi. Zai kasance abu ne mai ɗanɗumi. Idan muran kuma yana so yayi sanani, sai in je in samo lemun tsami, in samo top tea in zo in yi shayi ina sha ko kuma in sa citta a cikin shayin da nake shirya wa. Mura abu ne wanda idan ya kama ni gaskiya, yana sa mun jikina ya mutu gaba ki ɗaya in samu kasala hakan nan. In mura ya kama ni bana jin daɗi kome wani lokaci ma har idan na ci abu ba zan dinga jin ya yana yin abun a harshe na ba. Shi yasa ina duk iyakacin kokari na ingan na kare kaina da daga abun da zai bani mura. Kaman wannan shekara nayi wata shegiyan mura. Wannan muran zazzabi ne ya jawo mun wannan muran wanda bana iya in ci abinci gaba ki ɗaya. Nayi kusan kwana huɗu gaskiya bana iya ci abinci sai na rame sosai. Don duk abun da nasa a baki na sai ina jin shi kaman taɓo ne a baki na kawai. Gashi ina kan shan magani, gashi ban da karfin jiki, gashi bazan iya ci abinci ba. Idan nasa loma ɗaya ko cokali ɗaya na shinkafa a baki, sai jin kaman zan tofar da shi. Shi yasa abun da ya zama mura gaskiya bana wasa da shi. Sai in je in siya maganin da zan tare shi da wuri. Domin idan ya kama ni yawancin aikin nan da nake yi na yau da kullum gaba ki ɗaya bazan iya yin su ba domin wannan illan mura din. Kuma idan naga mutum da yake mura kusa da ni, ina iya yin nisa da shi da yake bana son mura. Don zai kama mun har da tari in ta tari a cikin jama'a gaskiya bana son hakan. Yasa gaba ki ɗaya ba abun da yake mun daɗi a rayuwa. Ba kwanciya zan so in yi ba, ba tsayawa ba gashi nan dai kawai. Amma ina iyakacin kokari na gwargwadon iyawa na ingan cewa na kare kaina daga kamuwa da mura.